Gaskiya na fi son rayuwan ƙauye. Rayuwan ƙauye yafi rayuwan birni wahala sosai. Ba'a ma haɗawa gaskiya ina son rayuwar ƙauye sosai saboda zaman lafiya da irin abincin da suke ci da kuma yanda suke ƙarama baƙo, yanda suke girmama mutane, abin yana ba ni sha'awa sosai. To ina, ina son gaskiya rayuwa irin na ƙauye, nan kamun dama nican tashi. To na fi son irin rayuwar wurin sosai. Na fi son irin wannan rayuwa. Ko da yaushe ma na fi son in je ƙauye. Saboda rayuwar birnin nan yana da wahala.